Eh nakan yi bacci da rana musamman idan na je nayi aikin safe haka na ji gajiya ya shiga jiki to nakan sam wuri nayi bacci don in sake dawo da garkuwan jikina. Amma idan akwai ayuka a gabana baccin rana ni bana yin shi. Amma in dai babu wani aiki a hannu to nakan samu nayi baccin rana.